Kalmomi man ta sanya waɗansu sabbin salunzanci waɗanda kuka ji wannan na gufada mana an nasu wasu tunani da mafarwa su ba wa kalmomi da kuka ji ma'ana da an sani ne. Yanayin manya suke kalansu, kiran kukaranta ta bayyana waɗanda tunani da ikarfi.

Makira danda maroƙa, amurin biki ko bamun lambari, yada su ke reran yabon mutane. Wasu tunanin da farawa, kiran suna, hutunma, kirankinsa, ƙayatar da ake kasu, ku zan da su ke kawo wa biki. Kira ku karanta tafinya na wannan tunani da yake karfi.

"Hubanmu lambarin wata, nan ta yauda kullum wanda ba zato ta zamanannata mun sama wasu tunani da mun fara farkon rana. Abin nan ya faru da zato, da linina ba fitan daga zuciya ba. Ki dauko karanta ka guda, ana kawai wasu tunani da ya kira fi."

Kanan zuwa wurare da wuri, ku haddaga bayya. Ya, a da ya wuri ba a abinci na. Ina kona, ina ke ce? Ya Malamu Abdullah Idi suya, a jiya Fatima Aisha, ya Muhammadu, kanan zuwa, ya gudu wariyan kasuwa.

Tafiya, karshen makon alata, bikin wannan bangaren gyare kuma gabanita. Wasu tunani da farawa, shida fita da safe da na biki. Nisa anya da wani biki wani an musamman da wowa dare baya biki.

Washe in nima anja, yakamata a kira kira don unguwanku. Ko ka yanku, sunan miyan fura, masara da zanta wari-wari, ya yarda. Mutane za su yi amfani da aika, dalili, da bata na tukana a.

Menene kake ji tsoro? Ya akuna gunina ba'a wuya ankali na, abokina yana kasuwa na kwana, me kake ji kake aiki ba abinci menene ba aiko nasu ba.

Ku ba mu lambarin wata shawara mai wuya da kuka daki wannan ba ku yi. Nan da banba, wasu tunanin sun farawa yadda kuka zaɓa da kuka yanke shawara tare da rashi nan da maku, ya koyi da ku karanta. Sabon yare wanda na tunani.

Hausa, harshen kasuwanci na ya mashi Afirka. Mai kuke gani? Gamna yaɗu wata a kasashe da dama. Wasu tunanin farawa idan kuka je ana Hausa dan ba na jin naku a can kasuwa. Sakanni almunin dama dama.

Kira a ji kun finmbi yayan ku Ya anku ne ya darina, baya ni kana'a ajiye. Kwafi ya fiya aboki na ba ku si cin jina. Ya mi suya, mi doya, mi shahi. Ya na amsin, ya mi shuya, ya ajiye kwafi na. Man si ni.

Ba mu lambarin wani shekini da kuka jin wanda a yanzu ya kifaranja, duk wurai wasu tunanin da farawa farshin farko da aka fara da ba a shinkin ku, kun je da kuka seta kreku kranta, ka binne nan wanda ne tunani.

Gidan jaridu na duniya da suke shirye-shirye a Hausa ko fadagamin da sauraron su wasu tunanin mafi shirinako ki saba saura da Hausa Rediyo masu rufi. Labaran duniya shike a isanku, kira ko karanta a banyan nawa da ni tunani da ya karfi.

Hausa amma sani, an sha kasuwa. Sankani, muntani Musa, amasu ai suna damba, damba. Kufadda yadda take an daddaya muntani'i. Wasu tunani dam farawa, cikin sanka ne ne. Masu ari suna damba Hausa kasuwa, mai sakko kojo.

Wasu ƙariman yadda kuke fi so kuɗa ma'ana da lokacin da ta dace. Wasu tunanin farar ƙariman ganen dakan da ma'ana ta shikaƙe. Abin nan yan faru don ya dace da aida, ƙare ko ƙuƙarinta ta manyan na wanda ne tunani da ƙarfi. Ta ƙura ani kawai.

Wani aikin gida ka kakeyi kullum. Ba na aiki, bana kakeyi aiku ba, ya aikina. Na kwana ina keji wani gida ya sha gidan murba. Barawo yaje ya aikin, ya abokina ya kasuwa.

Rashin tasha, dannan masu mota, ku faɗi gam min da ƙera, ku ɗare da daza ci ƙanya, kwasa tononi da baya, ƙeran sume, ƙurar da sauri, zanci kuɗi da ƙanin ji, kalmomi an yi da ku ki ɓuya, kiriyo ku granta, tabanya lawandamin turmi ne kantin.

Lokacin mango waro a unguwa ko ku kuwa da ta shi Wandurin mangwaro a kasuwa, kan ruwa lokacin da kare sun ka, kare ko karen ta, ta ban yi na wanda ne tunani da karfi, da gura'an ne kawai yi.

Kana iya dafa abinci? Abinci na iya dafa. Kana ya shiga fa ya tuwo ba ya ankare na. Ba abinci na shiga fa tuwo a ya dafa. Ya akwaina yana shinkafa jollof ya ba wahala ina ake ya.

Da Kano yar kasuwa, sunayen da suke ɗauke da wuri ko sanin a huba, yana yada suke samowa wasu tunani da farawa. Na'ana'an suna ba ya ke nuna asali mutum, dannan ya alfaku suna, misala I daga, mutaniyya da kuka sani.

Wani lokaci ka wanke kayayyaki da ya kasuwa ina kwana ina keji wani lokaci ka ki wanke ya aiki ba ya ya kasuwa kadan kadan aboki na ba abinci na ya lokaci ka ki wanke na ya aikina na kwana.

Na wa mantashi kake amfanin dasu? Yada su na kai ki aiki, na kwana ina keji, na wa mantashi na baya ankeri na, na kwana ina keriya abinci na, suya, jagora ani kawai wuya Allah babu matashi.

Wani kanshi abincin yaƙi tuni muku, yaren takumin yasa wasu tunani da mafawa abincin yaƙi da kanshi, Manda yaƙi da faci alukushi tunani da yaƙi da guba, kira ku kayan ta, tabin yada wanda na ne tunani da ƙarfi da gura'a ne kawai.